Kayan aikin da muke amfani da su kamar da mu da ma muna ƙauye ne. Mu kan yi amfani da magirbi kamar irin su gafa, garma, fatanya da sauran kayayyakin aiki irin na mu na gargajiya kala kala daban daban da su muke amfani domin cigaban aikin mu a kullum.

Nakan zauna a ɗaki da kunna fitocila ko na kunna kendir domin ganin haske a lokacin da babu wutan lantarki. Wannan abun su na ke yi, sai na ciro wayata da kunna intanet, na shiga na ringa ganin labaran duniya da sauran abubuwan rayuwa.

E gaskiya abunda nafi yawan amafani dasu ina amfani da WhatsApp, Facebook da kuma Telegram. Yauwa da sauran kafafen sa da zumunta ina yawan amfani da su. Wa'innan su ne abin da nake yawan amfani da su sosai da sosai a kullum kuma a kowace rana sai na shiga cikinsu nai amfani da su.

Eh, nakan fita in tafi hira wajen budurwata ko kuma in zauna da abokaina mu dinga hira na rayuwan yau da gobe rayuwar duniya shine abunda nake yi da yamma kafin na je na kwana. Domin kuwa gaisawa da abokanka ko zuwa budurwarka yana kan sa ni nishaɗi sosai.

Sosai ma kuwa ina da fanka a saman ɗaki, domin idan zafi ya yi yawa mukan kunna fanka domin mu ji AC mu ji sanyi mai daɗi da yake shigowa jikin mu. Domin jin daɗin hutawa da nake a cikin ɗaki. Shi ne wannan ma yadda nake amfani da fanka a cikin ɗaki.

Gaskiya nafison fensir, sabida shi idan nayi rubutu dashi nasamu kuskure nakan goge sakamakon shikuma bairo babu yadda zakayi ka goge. Shiyasa nake a yawan amfani da fensir a duk lokacin da zanyi rubutu, saboda abunda na rubuta in nayi kuskure nakan goge shi daga bayan in sake rubuta wani.

A bayan gida nake tofa miyau sabida ƙazanta, na abun nashi ne inje bayan gida in tofa shi sabida ba ma wanda zai gani. Na sa ruwa na kore shi ya bi ruwa ya tafi. Shi ne yadda nake, duk inda nake tofa da miyau kenan. A nawa tsarin.

Gaskiya nafi son yanayi na sanyi, domin sanyi yafi ƙara lafiya a cikin jiki. Sabida haka ni ma a ra'ayi na nake yawan son yanayi na sanyi. Saboda sanyi yanayi ne mai daɗi ajiki.

Eh, domin samun tsaro ga lafiya da ɓata gari, kullum zan kwanta nakan kulle ƙofa sosai sabida inkwana cikin tsaro ba ta da wani fargaba ko tunanin abunda ka iya zuwa ya dawo ba sabida rayuwa ba tabbas.

Gaskiya yadda na ke magance damuwa, idan na shiga damuwa, fuskantar ta nake damuwa, har se na samu maganin da matsalar ta shafe. Domin naga na samu farinciki na magance damuwa ta hanyar da na ke bi kenan ta fuskanci damuwan gaba da gaba da samu na magance ta.

Sau biyar nake, sau biyar yake ƙidaye kayayyaki a kullum. Saboda kullum na kasance ina sane da cewa nawa a aje kuma nawa ne nan gaba za a yi amfani da shi. Shiyasa kullum nake, nake ƙayyade su, nake ƙidayawa sau biyar.

Gaskiya ina amfani da kwamfuta sosai saboda ina jin daɗin amfani da ita. Domin kuwa kwamfuta na'ura ce mai ƙwaƙwalwa, mai sauƙin sarrafawa don jin daɗin amfani mu yau da kullum. Shi sa ako da yaushe in zan yi aiki zan hau online nake hawa da kwamfuta. Don gaskiya ni kwamfuta ta yi min ina mugun jin daɗin amfani da ita sosai da sosai.

Domin samun ingantattun labarurruka, hisa nake amfani da rediyo. Rediyo hanya ce na, na, na isar da saƙo zuwa ga al'umma. Domin kuwa idan kana sauraron rediyo, duk wani labaran duniya da labaran da suka shafi yau da kullum na zamantakewar rayuwa za ka same su. Shiyasa nake jin daɗin amfani da rediyo.

A duk lokacin da zan sa hannu, na kan yi ƙoƙari na sa shi da kyau, bisa tsari. Sabida kar a zo sa hannu ya dinga bambanci tsakanin wanda na kayi da dole zan yi yanzu. Shiyasa in zan yi sa hannu na ke tsayawa na natsu, na yi sigin signing ɗin da ni kaɗai nake iya yin irinsa ba tare da wani ya gani ba domin ya nemi yin kwaikwayo nawa ba.

Gaskiya danginmu muna da yawa domin mu babban family ne. Dan a ƙauyen mu ma gaba ɗaya dangi ɗaya ne. Dan haka ko dangin mu za'a samu sama da mutun ɗari ma a ciki don a zahirin gaskiya danginmu jama'an suna da yawa a ciki shi yasa ba musan mai iyakacin ma adadin mutanen ba. Sabida kullum kuma ƙara a haihuwa muke yi. Yaranmu da manyanmu aure mukeyi muna ƙara ha yayyafa.

Domin amfanin yau da gobe, gaskiya na ina tara tsabar kuɗi a gida, saboda amfanin yau da gobe, dole sai ka haɗa da tsabar kuɗi a ajiye. Saboda shi kuɗin da ba tsaba ba, idan ka yi ce za ka amfanin ka da shi amfanin gida, to za ka shiga matsala. Shi ya sa koyaushe na ke ninke kuɗi a ɗaki. Na ke ninke sosai a ɗakina a ƙasan gadona. Wannan gaskiya ne.

Gaskiya ina zuwa gidan fim, saboda jiya ma naje na kalli wasan Barcelona da Real Madrid. A yayin da muka sha kashi, Barcelona ta mana ci uku mun ci biyu. To kaga kuwa wannan gaskiya zuwa gidan fim ina zuwan shi abune wanda ɗabi'ace na riga na saba da zuwa. Wannan aikina ne, ɗabi'ata ce kuma zuwa gidan fim.

Ina cin abincin titi, amma idan tafiya ta kama ni, to kaga kuwa dole zan tsaya na ci abinci a kan titi domin kore yunwar data ke damu na. Sabida in samu nutsuwa a jikina da kuma ƙwarin jiki. Sakamakon ƙin cin abincin a titi, sai ka je baka isa gun da kake so ka isaba kuma yunwa ta kada kai. To kagani bana iya wannan juriyar inna samu abinci a titi inaci.

Gaskiya ina hawa keke sosai sabida tun tasowa na a yarinta babu abin da nake so sama da keke. Sa iyaye na ma tun ina ƙarami suka siya min kekuna ba ɗaya ba biyu ba. Dan keke har ga Allah abokiyar tafiya na ne. Ina jin daɗin hawan ta sosai sabida a har gobe ina hawa keke.

Gaskiya na fi son kallon fina-finan Hausawa mu domin ƙasata da al'ummata saboda na fahimta abin da ake yi a ciki. Shi yasa a kullum na ke son kallon fina-finan Hausa fiye da na sauran yarirrika na duniya saboda fim ɗin Hausa ne ya mun, ina, ya fi, ya fi ba ni ma'ana da abin da nake son na gani.

Ina zuwa kasuwa ne ranar Litinin da kuma Laraba. Saboda a yankin mu wa'annan lokutan sune lokacin tafiya kasuwa, sune ranakun kasuwa a yankin mu. Sabida mu kan tafi kasuwan ƙarfe bakwai mu dawo ƙarfe shida na yamma. Wa'annan lokutan gaskiya sune lokacin da muka ware na zuwa kasuwa a sati, a yankin mu kenan.

Ƙwarai dagaske ina yin iyo a duk lokacin da na hwaɗa cikin ruwa. Sakamakon yin iyo shi zai sa kai ka ka fita cikin ruwa lafiya. Rashin yin iyanka kuwa zai sa ka dilmiye zuwa ƙasan ruwa. Sabida idan har ba ka yi iyo a cikin ruwa ba, to ƙasa za kai kawai directly. Shiyasa a kodayaushe in na shiga ruwa nake yin iyo.

Gaskiya a kullum abin da ya ka fi so shine shinkafa. Saboda mu a nan, noman shinkafa muke yi duk shekara. Ita ce ta zama mana abincin mu na ko da yaushe. Sabida haka ni na fi jin daɗin cin shinkafa sama da tuwo. Saboda shinkafa ta fi laushi wajen wucewa. Mutum ya fi jin, yafi ji, yafi ci, ya ci ya ƙoshi cikin lokaci.

Nakan ajiye hotunan waya na ne a cikin fayal ko kuma cikin gallery, sabida ina ajiye su ne wurin da ni ba na samu wahalan nema ba, ba tare da in dan je in ɗauko hoto sai na sha wahala ba. Shiyasa idan dan ajiye hoton waya nakan ajiyeshi anan a cikin galary ko kuma cikin fayal. Shi ne yadda na ke ajiye hoto.

Gaskiya ina ɗinka tufafi auduga sosai sabida tufafin auduga ina min daɗin ɗinkawa sabida tufafi ne za ka ji shi da laushi a jiki ba za ka je iya zana ma jiki ba, ba za ka kuma ji yana yawan damun ka ba. Shi sa ako da yaushe naka ɗinka tufafi da auduga. Saboda tufafin nan yafi laushi kuma sannan yafi daɗin tafiya. Ba ra ka je kana tafiya yana shushu kamar ruwa ya da ke ka ba.

Gaskiya irin wayar da nake amfani da shi ina amfani da waya Infinix Hot tara Pro, saboda wayar nan tana da inganci, ga ta da ƙarfi, ga ta da ƙarfin network, ga ƙarfin caji, ga ta da laushin sikirin, ga ta ƴar pitet, ga ta gajeruwa ba ta da tsayi. Komai dai ko na wayar nan kawai, shine, tana da, tana da kyan tsari da kyan gani.

Gaskiya, a duk lokacin da na samu nakan kawo gida da wuri, sabida kawowa da wurin nan shi zai ba ka ƙwarin gwiwa ka cimma abin da yasa ka kawo shi da wuri. Sakamakon cewa idan ba ka ɓata lokaci ba, kai ma ka sani. Sabida ni shiyasa duk a lokacin da na samu nakan kawo da wuri, sabida na yi abin da nake so na yi da wuri cikin lokaci ba tare da na sha wahala gurin ɓata lokaci ba. Haka na ke komai.

Eh gaskiya ina fikicin tufafi sosai ma, saboda hakan ne yana min ina jin daɗin yakan. Shi yasa ko yaushe nake fikicin tufafi saboda abu ne wanda in ka yi shi zaka ji daɗi. Saboda gaskiya ne wannan abin yana faranta min sosai. Ina jin daɗi sosai da sosai saboda fikin tufafi abu ne mai kyau.

Gaskiya ina amfani da ruwan rijiya sosai. Kullum ma sai na amfani da ruwan rijiya saboda a inda nake a cikin gidana rijiya na tona. Kaga kuwa kullum da ita nake amfani wajen ɗeba ruwa, ruwan da zan yi abinci ko kuma ruwan da zan sha ko ruwan da zan yi wanka ko ruwan da zan yi wanki. To kuwa da ruwan rijiya nake amfani kullum.

Gaskiya ina son miyan kuka sosai. Miyan kuka ita ce miyan da na fi so. Ta fi mun daɗi, nesa ba kusa ba. Saboda miyan kuka akwai ɗanɗano a jikinta, akwai kuma ƙarin lafiya. Kuma sannan ita kan ta kuka magani ce. Shiyasa nake jin daɗin amfani da miyan kuka a kowane irin lokaci. Gaskiya miyan kuka miya ce mai daɗi.

Eh, furen da na fi so gaskiya furar 'ya'yan itace ne na fi so saboda ina mugun son furar 'ya'yan itace sosai. Saboda yana mun kyau, yana mun daɗin gani yana kuma sani da zubar jiki a zuciyata. A duk lokacin da naga fure' 'ya'yan itatuwa se inji daɗi sai na ji daɗi, nji kamar ina ma a ce a ɗaki ɗaya yake.

Eh yadda nake tsara ayyukan da suka fi mahimmanci a wurina. Kullum idan na tashi, duk abin da yafi mahimmanci shi nake fara sawa a gaba har sai na ga na ga bayansa, na ga na kammala shi sannan kuma daga baya sai in ɗauko wani da ban. Amma a kullum aikin da yafi mahimmanci shi nake fara yi. Sakamakon kan nazo ban yi da wuri ba, lokaci yazo ya kuɓuce.

Gaskiya ina son kallon wata da daddare sosai saboda tana ɗebe min kewa. Takan sa ni ringa tunawa da abubuwa da dama. Sakamakon cewa wannan kallon watan da nake yi zai ringa tunawa cewa wannan wata, wannan wata iya da kyan gani ga hasken shi mai sanyi, ga shi mai haske ina min daɗin gani.

A koyaushe na kasance ni mai biyayya ne ga ƙa'idojin aiki, saboda bin ƙa'idar aiki shi zai sa ka yi ƙarfi, ka yi ƙarƙo a guri ba tare da an ji an gushe ka ba ko kuma an ringa ga barazana da kora. Shi yasa ko da yaushe duk wato doka da aka sa ko ƙa'ida na aiki nake ƙoƙari na bita bana karya doka bana karya ƙa'ida a waren aiki, haka nake.

Inaji kukan zakara da safe, kuma yana min daɗi. Sabida kukan zakara da safe zaka ji wani amo mai daɗi, mai wa'azantarwa, mai ga illimantarwa a cikin kukan zakara. Shiyasa a koda yaushe da safe in tashi in zan zakara na kuka dukk abinda nake yi, nakan jira na saurare shi har sai ya gama wannan kukan nashi sannan na cigaba da abinda nakeyi.

Gaskiya jin hayaniya baya mun daɗi, saboda bana son na ji hayaniya yayi yawa a guri. Sakamakon yin hayaniya shi yake, shi yake hassala mutane a koma ga yin faɗa. Shi sa ni duk inda nake na fi son na sami guri wanda yake shiru. Bana son hayaniya da yawa sabida hayaniya yana bani tsoro sosai da sosai. Saboda yin hayaniya shi yake tada faɗa a guri.

Gaskiya muna yin wuta da itace sosai ma, sabida muna ƙauye ne. Sai munje mun samu wani itace sannan muke zuwa mu haɗa wuta da shi. Sabida a ko da yaushe yadda muke itacen ya fi mana sauƙi, fiye da ka je neman wani kalan sanadarin wutan. Saboda itace shine abu mai kyau, mai sauƙi da tsari. Sabida shiyasa muke yin amfani da itace a kullum kuma a ko da yaushe.

Ina share ɗakina a kullum sama da sau biyar, saboda da safe idan na tashi zan share. Idan rana ta fara ɗaga wa zan ƙara sharewa. Haka zan ta yi har sai na tabbatar da cewa duka rana nayi shara da ya kai sau biyar. Saboda share ɗaki da yawa yana ƙara sa ɗakin ka ya kasance cikin tsafta da jin daɗi da ƙamshi mai daɗi. Wannan haka nake.

So nake yi a wurin aiki a canza min matsayi da girma, saboda na jima ina riƙe da ƙaramin matsayi kuma bayan ina aiki tuƙuru a gurin aiki. Shiyasa a yanzu ni bani da wani babban buri da wa ya wuce ace in samu ƙarin girma da ƙarin matsayi. Saboda ina jindadin naga babba a gaba dani kuma sannan nima naga ina gaba da wani shine kawai burina a wajen aiki.

Eh ina buɗe taga a wuri a ɗaki musamman idan zafi yayi yawa saboda iska ya dinga shigowa saboda inda nake ƙauye ne, babu da fanka babu da wani abin da zai kawo mana kayan sanyi. Shi isa nake buɗe windo saboda iska ta dinga shigowa, in ji daɗin yin barci da mashaari. Haka nake buɗe taga kenan.

Ai idan gare waye da kuzari nake tashi a jikina, ana da safe dai na fi jin kuzari a jikina saboda a lokacin dai duk wani aiki zan fara shi da ƙarfin gwiwa kuma da ƙarfin zuciya saboda bari gada na jan wani aikin ba na gaji. Gaskiya da safe na fi jina da kuzari sosai fiye da na ji da yamma saboda da safe nake fara aiki na tun da wuri.

Gaskiya bana son abinci mai yaji, sabida yaji iya ɗaga min zuciya. Sakamakon cewa ina da olsa, ka ga kuwa yaji a gun mai olsa abu ne da baya, ba a gamawa ta daɗi. Gaskiya bana son abinci mai yaji. Na fi son abincin mara yaji, in ci shi salaman alum, ya fi min daɗi. In ci in ƙara. Yadda nake cin abinci, kenam ni bana so da yaji.

Gaskiya ana ina kare wayata yarinya da ƙwayar cuta ta hanyar amfani da sinadarin ƙayar cuta. Wanda yin hakan shine, shine ainihin samar da waya da tsaro. Shiyasa a koda yaushe idan na ga alamar wata ƙwayar cuta a wayata nake ƙoƙarin cire ta kuma da sa abin da zai magance ce man ita cikin ƙanƙanin lokaci.

Gaskiya nakan koyi waƙa a zuciya sau da yawa, saboda waƙa abu ne da take burge ni dama. Ni tin asali na shi ya sa waƙa ta ke mun daɗi a zuciya ta. In ji ina rerawa kamar na shiga, kamar na shiga gurin rerawa haka nake ji. Zuciya ta ko da yaushe cike take da waƙoƙi kala kala mabanbanta.

Eh to a, a yanda nake cin abinci a wurin aikina kawo mun ake yi har inda nake. Sabida ina da waɗanda suke kawo mun abinci har gurin aiki. Saboda kawo abinci gurin aiki shine abin da yafi muhimmanci ga duk wani ma'aikaci. Saboda karkai nisa da gurin aikinka ma ya kasance ka zo ka yi ka makara. Ya sa koyaushe nake cin abinci a wurin aikina sai dai a kawo mun.

Eh gaskiya a duk lokacin da na zo nakan kare kaina daga sauro ta hanyar amfani da maganin sauro ko kuma ragan sauro na shiga ciki da ni da iyalai na sabida bare ma samu ƙofan da ze shigaba. Idan ma yana waje wannan maganin da zan kunna masa zai kashe shi. Shiyasa ta hanyar da nake amfani kenan wajen kare kaina daga sauro.

Gaskiya, lokacin da na fi so a shekara, na fi son farkon shekara. Sabida a wannan lokacin ne nake tsara duk wani jadawalin da zan yi a shekaran. Sabida haka ni a farkon shekara na fi jin daɗi irin wannan lokacin. Saboda lokacin ne nake shirya komai har zuwa ƙarshen shekara. Wannan shine da nake tsara komai a shekara ke nan.

Ina yin bacci da rana sosai a kowane irin lokaci, saboda idan banida aikin yi to me zanyi kuma bayan bacci? Shi sa a duk lokacin da naga baani da aiki nake kwantawa nayi bacci sosai, sosai da sosai. Bana ɗaga wa bacci ƙafa da rana musamman a lokacin yadda ake sanyi. Lokaci ne wanda da ka je kana bacci zafi baya damunka.

Eh ina cire takalma a gida musamman ma in zan shiga ɗaki. Saboda cire takalma abu ne mai abine da ake son shi ka yi. Matuƙar ɗakin da kake shiga ɗakin ka ne, saboda baraiyu ace kana shiga kuma kana zama a ɗaki kuma ace kana shiga da takalma ba. Shisa lokacin dana shiga ɗaki na kan cire takalmi na shiga ba takalmi. Sabida ya samu a ɗakin tsafta. Koda yaushe ya kasance ɗakin a cikin tsafta.

Eh ina tunawa da goro, musamman idan na tuna da tsoffin da suke ci a unguwarmu. Amma ni ba na ci amma dai gaskiya ina tunawa da shi sosai saboda akwai masu ci da yawa. Maƙota na da iyaye na suna cin goro sosai, shi yasa kuma ni ma ba zan taɓa mantawa da goro ba. Yasa in na ga ko da yaushe da kan yawan tunawa da shi a zuciyata.

Eh gaskiya ina tafiya zuwa wurare, wani sa'in na tafi da ƙafa, wani sa'in kuma na nemi abun hawa. Idan gurin ba nisa, nakan taka da ƙafa na tafi. Idan kuma guri yana da nisa sai na nemi abun hawa na hau sabida na isa gurin da wuri. Shiyasa duk wajen da in dan tafi wuri nake ƙoƙarin zuwa da wuri. Saboda haka he na hau abun hawa ko kuma na tafi da ƙafa in gun ba nisa.

Eh ina fatan samun cinyewa sosai saboda in na samu wannan gaskiya ana ga na warke. Shiyasa a koda yaushe idan na fito nake fatan samun cinyewa a sosai da sosai saboda abu ne mai kyau mai kuma inganci. Ni in na same shi na gani a rayuwata na gama samun komai. Wannan shine inda nake tafiyar da rayuwata a kowane irin lokaci.

Gaskiya abincin da na fi so ina mugun son na samu tuwo, miyan kuka. Musamman miyan ma asa mata kifi shiyasa gaskiya ina mugun jin dafin cin tuwo dan tuwo abinci ne da mu anan yafi mana komai daɗi saboda muɗun manomin masara ne. Manomin masara muke yi sosai shi ya sa tuwo shine abincin mu na yau da gobe na kullum kullum kuma.

Lambarmu mai albarka ita ce uku, ita ce lambarmu mai albarka. Wannan dai lambar da ita muke amfani a kowane irin guri muke, sabida muna jin daɗin amfani da wannan lambar. Saboda lamba ce wadda bata da wani, ba yanda xa ayi a raba ta biyu ko kuma ka raba ta ace kowa ya samu. Isa muke amfani da lamba uku.

Eh gaskiya kullum nakan kwanta ƙarfe goma na dare sabida lokacin shine na ware shi fitaccen lokaci a gurina wanda zan samu dama zan yi barcin da zai ishe ni. Washe gari in tashi ba tare da na makara ba sabida in je in ci gaba da ayukanda nake yi a gabana shi ya sa nake kwanciya ƙarfe gona na dare a kowani irin lokaci.

Gaskiya, askirim ɗin da na fi so na madara ne. Ina mugun jin daɗin na sami askirim na madara, domin kuwa iya sa zuciyata ta min sanyi kuma na ji bani da wani damuwa a cikin rai na idan na sha wannan abun. Shi yasa sa a lokaci ko da yaushe nake jin daɗin askirim amma na madara, saboda wannan abin yana da ɗanɗano mai daɗi.

Gaskiya a kullum ina shan ruwa ne sau ba adadi. Sabida ruwan da nake sha a kullum gaskiya zai iya kai wa sau biyar ko sau goma. Sakamakon cewa ya danganta da yanayin yadda naji zafin rana ya dameni, ko kuma yanayi. Yadda nayi tafiya ko kuma dai yanayin yadda na tashi a ranar saboda gaskiya ina shan ruwa ne sosai da sosai a wuni. Nakan sha galan ashirin.

Lokacin da nake jin damuwa gaskiya ina ji da ba daɗi. Duniya gaba ɗaya naji bata min daɗi. Sai na dinga hin a zuciyata me zanyi ne in samu farin ciki? Wane hali zanyi ne, inji zuciyata ta haska. Kwata-kwata damuwa in ta riƙe zuciya ta, abun baya mun daɗi. Ba kyan gani. Sai komawa nake na zama kaman maraya.

Da mugun gudu ma? Tabarau kai, sabida in nayi wanka nakan sa domin na fito ƙyamas ƙyamas na ringa burge mata da maza. Sabida kowa ya ganni ya ga na burge shi. Gaskiya ina sa tabarau sosai da sosai. A wuni ban sa tubarau bane na kan sa shi sama da sau uku. Sabida zan sa da safe in zan fita gun aiki, in na dawo zan canza in sa wani daban, haka ma kuma da yamma.

Gaskiya gurin aikin mu yana da girma, jadawalin aikin mu shi ma yana da girma. Kuma kan tsara abu ne duk sati saboda ranakun aikin mu a sati dama guda biyar ne. Shi yasa muke tsarawa tun daga satin na jadawalin mu, mako zuwa mako muke aiki. Shi yasa kawai mu jadawalin mu a tsare yake tun ainihinsa.

Gaskiya gashina ina kula da shi sosai, ina tsaftace shi. Nakan wanke shi sannan na samo mai, sinadarin da zai sa shi baƙi domin na gan shi ya yi baƙi yana sheƙi kuma na tace shi wanda duk wanda ya ga gashin nan nawa sai ya yi sha'awa sabida duk wanda ya gan ni ya ga damani cewa gaye ne.

Gaskiya, duk wata kalma ta sirri na kanyi ƙoƙari na ga na kula da ita sosai. Na killace ta a inda babu wanda zai gane wurin da na ka ajiye ta. Sakamakon cewa domin abun ya sami tsaro ba tare da samun wata irin matsala ba, shi ya sa kalman sirri ta na ke ɓoye ta na killace ta a wurin da ya dace.

Gaskiya ina tuƙa mota sosai sabida ni dama ainihi na direba ne. Sabida haka tuƙa mota kuwa abu ne da matasa da yawa suke. Suke da burin yi. Sabida ni kuwa dama aikina ne kuma sana'ana ne tuƙin mota. Don gaskiya ina tuƙa manya manyan motoci, ɗan ƙara, ɗan ƙara ina fita da su daga jiha zuwa jiha.

Gaskiya a duk lokacin da zan yi bacci nakan yi harsashi sosai da sosai sabida yawan yin harsashen daza kayi lokacin bacci shi zai saka ka dinga tunawa da wasu abubuwan da zakake tunanin ka manta. Wannan gaskiya ne, gaskiya ina yawan yin harsashi lokacin da zan yi bacci. Wannan kuma dama ɗabi'a ce, kuma sannan abu ne wanda riga na saba da shi.

Yadda nake zubar da shara shine idan na share sai in ɗeba na kaishi can nesa da gari in je in zuba. Saboda ƙazantace kuma najasa ne shiyasa ko da yaushe nake ƙoƙarin ɗaga ta kusa da inda mutane ma suke. Sakamakon cewa kar ka zuba inda jama'a suke ka shiga hakkin al'umma. Shiyasa a kullum nake zubarda shara can nesa da gari.

Eh gaskiya ina karanta jarida domin na samu labaru, ingantattun labarai. Sabida labaran yau da gobe wato sai a jarida. Sabida jarida wata ƙafa ce wacce take yaɗa labaran duniya, wanda ba iya ƙasarku ba ko ta wacce nama a duniya, za ka samu labarin abin da ake ciki. Shiyasa na ke yawan karanta jarida a koda yaushe.

Abin da nake jin tsoro a rayuwata na fara abu na karaya na haƙura. Wannan abin yana matuƙar bani tsoro, saboda duk abin da za ace ka fara ka na da ƙwarin gwiwa kuma ka zo ka karya, to ka ga baza ka taɓa cimma nasara ba. Hisa a ko da yaushe, duk abin da na san zan fara zuciya ta mun rawa na haƙura. To wannan abin ya fi bani tsoro fiye da yadda nake tsammani.

Eh nakan kunna sanarwar app, saboda gudun kar na manta da lokacin da nake son na shiga, shi yasa a koda yaushe nake barin wayata wajen sanarwar kunnawan app a kunne, sabida bana son a ce na zo zan shiga app na manta ɗin nan. To kunnawan nan shi zai bani dama na gano cewa ashe da akwai abun da na ka kunna, ba akwai abun da nake son nayi a gurin.

Eh gaskiya wayata na cika jiya sosai, sabida duk lokacin da abu yayi yawa tana cika sosai, gaskiya kuma ni hakan da take mun ina jin daɗi, sabida bata mun abun da ban sata ba. Shiyasa wayata take cika ajiya kuma ni gaskiya abun da take yi ɗinnan gaskiya yana mugun min daɗi. Shiyasa na bar ta ma a haka.

Aikin gidan da nake yi kullum shine nakan share gida, nakan dafa abinci, nakan yi kome da kome. Abu da na shafi gida ma ni nakan yi da kaina. Batare dana jira wani ya zo ya mun ba, shi ya sa abubuwa basa ɓata mun lokaci. Nake yin kome cikin lokaci sabida duk abin da zan yi, nakan yi da kaina ne.

Eh muna sa yunifom a gurin aiki. Domin kuwa gurin aiki ai sai da yunifom. Sakamakon cewa idan ba idan da yunifom shine daku bambanta da wainda basa gurin aiki. Sabida ko ina aka gano ku, a gan ku za a gane cewa wannan ɗan ma'aikata kaza ne. Shiyisa gaskiya muna sa yunifom a gurin aikin mu sosai da sosai.

Eh ina zama kan guiwa sosai, musamman ma idan ina sallah. Ko kuma bana sallah, man wani sa'in na kan zauna kan guiwa na saboda hakan yana sani farin ciki da annashuwa. Wannan abun yana ƙara samun jajircewa a zuciya ta saboda in ji cewa lallai guiwa ta ma lahiyan ta ƙalau. Gaskiya ina zama akan guiwa sosai.

Eh gaskiya kyautan da nake so na bayar ne kowacce irin kyauta ma idan ina da shi, idan mutum ya zo ya tambaye ni nakan ɗauka na bashi ko kuma idan nayi ra'ayi. Sabida kyauta, yin kyauta ba sai lallai ka ware wani kalan abinda kafi so ba amma ni dai koma mene ne nakan so na yi kyauta da shi. Saboda duk abun da ka ba mutum idan har ba shi da shi, shi ai a wurinsa ka burge shi sosai.

Gaskiya na kan wanke tufafi sama da sau goma kafin dai ya lalace, saboda idan na sa nakan yi ƙoƙari na wanke shi domin ya koma fes fes ba tare da wani ya ga alamar wani datti ko kuma na taɓa sawa a jikin shi ba. Shiyasa nake yin ƙoƙari lokacin da ka saka tufafi na wanke shi sannan kafin na sake mayarwa jikina in ƙarasawa.

Eh ina iya ɗinka tufafi sosai ma musamman idan har na hau kan keken ɗinki saboda ni nake iya ɗinka komai da kaina ba tare da na kai wa wani yamun ba saboda hausawa sun ce sana'a goma maganin mai gasa saboda duk abun da a ce aikin hannu ne to nakan yi ƙoƙari nima na ga na iya shi ba tare da na je ina bi da ƙafa wani lallai wani ya zo yamun ba.

Eh, abinda nake yi domin ƙara aiki nakan jajirce ne da kuma ƙara dagewa. Da sa wa jikina ƙwarin gwiwa akan duk abinda na sa a gaba bata re da an samu matsala ba sai na tabbatar da na cimma abin da nake so. Wannan shine nake yi don ƙara aiki sabida in jajirce da kuma ƙara dagewa fiye da yanda kuke tsammani.

Eh gaskiya na fi son taksi saboda ita bus yanayin cikinta warin mai yana damuna yana ɗaga min zuciya shiyasa a koda yaushe na fi son na yi shiga mota taksi gaskiya taksi ita ce motan da na ka fi so a rayuwata domin ta fi mun daɗi fiye da bus.

Eh, riƙon amana shine abu mafi muhim-muhimanci a cikin abokantaka, sai kuma kulawa da juna da taimakon juna. Babu abin da ya fi wannan muhimmanci a cikin abokantaka, saboda abokinka idan ya shiga matsala, ka yi ƙoƙarin taya shi domin ku kawar da wannan matsalar. Wannan shine tsantsar aminantaka kuma shine cikar abokantaka.

Ai sabida yaji irin na albasa in za'a yankata kuka harda hawaye ma saboda duk wani mazantakan ka idan zaka yanka albasa da yawa, dole ne idon ka saiyayi hawaye. Sakamakon wannan haya jin nata da yake tashi shine abinda yake kawo hawaye a idanun mutum a lokacin da yake yanka albasa.

Eh gaskiya na fi buƙatan gidan abincin da suke da tsafta, suke sa komai cikin tsafta suke da ilimin dafa abinci mai daɗi. Kuma sannan na fi son gidan abincin da yake a gyare wanda manya manyan mutane suke shiga ciki domin su ci abinci. To gaskiya na fi son irin wannan kuma na fi harkalla da irin shi a rayuwata. Shi ne kawai tsarin gidan abincin da na fi so ni a rayuwata.

Eh ina rubutawa sakamakon saboda nasan nawa aikin nan ya ci min. Sai na san yaya yanayin bajet ɗin da na tafi. Shin na yi bajet a daidai ko kuma yaya? Amma dole ne idan har kana son ka yi abu bisa ga lissafi, ka ce kana rubuta abubuwan da ka kashe. Musamman na aikin da ka yi, domin ka san aikin nan nawa ya ci maka, ko da gaba irin shi ya sake kama ka, sai ka san nawa za ka tanada.

Eh, gudin da na fi so na fanka, na fi son a bar shi a matsakaici. Kai ya fiye yawa, kar kuma ya fiye kaɗan. Domin idan ya fiye yawa, iskan zai yi yawa. Idan kuma ya fiye kaɗan, ba zai baka abin da ka ke so ba. Shi ya sa na ke son a bar shi a tsakiya, saboda ba na son a ce iskan tai yawa ta zo ta sa ni mura, na je ina zazzaɓi. Gwanda a bar shi daidai misali tsakiya ya fi mun.

Addu'a kai. Ai kamar yadda kake cikakken kamar yadda nike cikakken musulmi to kullum ina buƙatar nayi addu'a. Ko da wurin da nayi sallah zanyi addu'a na roƙi Allah ya yayemun duk wasu manya manyan bukatuna da suke a gabana. Saboda duk ɗan adam zaga samu iya da wani buri da yakeso ya cimma a rayuwarsa. To nakan roƙi Allah, Allah yasa burina ya cika cikin sauƙi.

Kujeru na suna da mugun daɗi. Musamman idan ka hau ma irin waina wannan ka juya yuuu, ka dawo ta nan shuooo, to sai ka je kana juya yazama kana ɗan lumshi. Kaga irin wannan kujeran? Akwai mugun daɗin zama musamman kana ofis. Sabida za ka yi ta yin abu ne cikin nishaɗi. Ka juya nan, ka juya can, ka yi sama, ka yi ƙasa. To gaskiya kujeru na suna da daɗin zama sosai a takaice.

Nakan kiyaye lafiyana ta hanyoyi da dama. Sakamakon duk gun da nasan abu zai cutar da ni ba zanje ba kuma duk abin da nasan inna ci zai shafa min lafiyata bazanci ba. To waʼyannan matakan su nake ɗauka a lokacin da nake zuwa gurare mabanbanta da kuma cin abinci iri iri.

Kyakkyawan mu'amala ga abokan kasuwa da kuma kyakkyawan niyya a zuciyata saboda duk wanda ya zo sayan kaya wurina ko kuma don saya a wurinsa, na kan yi ƙoƙari mu saya cikin limana. Mu rabu dashi cikin limana, babu wani wanda babu wani wanda za'a rabu ana zage zage, har wani ya ringa tinanin wani ya cuci wani. Shi yasa na ke kyautata alaƙata da abokan kasuwa ta.

Ina yin wanka da yamma wani sa'in kuma nakan yi da daddare saboda ya danganta da lokacin da nake da time, da lokacin da nake da dama na yi wannan. Idan na gama aikina da wuri sai na yi da yamma. Idan kuma aiki na bai gamu da wuri ba sai na bari sai da daddare. To kawai shine lokacin da nake yin wanka a wuni.

A gaskiya ni ba arne bane. Mu a musulunci gaskiya mu wannan kada wanga ka na magana haramun ne. Shi yasa nake bi iya dokan musulunci na bana yin wannan aikin domin saɓawa mahalicci. Bana waƙa lokacin wanka. Kawai a taƙaice tunda amsan da ake nema kenan ni bana yin waƙa in zan yi wanka. Tunda dai ni ba kafiri bane.

Ƙwarai da gaske ina bada shawara a aiki musamman idan na ga aikin ana irin tafiya dashi cikin kasala to sai na bada shawara a dage da aiki domin aikin nan ya tafi cikin nasara kuma aiki yayi saurin gamuwa. Shi sa a duk lokacin da daga aiki ana yin shi cikin kasala, nake ƙwarin bada shawara domin aikin nan a dage ayi da yawa.

Ƙwarai da gaske ina ɗaukan hoto sosai, musamman idan muna hidima a gari ko kuma idan nayi wanka da yamma musamman sai na fito na ɗauki hotuna kala kala domin ajiyewa sabida tarihi na rayuwa sabida mutum ba kasan yan da rayuwan za ta kasancewa. Yau in kai ne, gobe ai ba kai ba ne. To wannan dalilan su sukesa nake yawan ɗaukan hotuna a rayuwa ta.

Sosai kuwa ina musabaha da mutane saboda ni ainihi dama musulmi ne kuma dama addini ya koyar da mu cewa in ka zo ka sani mutane ku yi musabaha da su. Saboda wannan abun akwai lada mai tarin yawa kuma akwai sirri a ciki mai dumbin yawa kuma akwai nagartaccen imani ga duk wanda zai rinƙa yin wannan musabaha da al'umma.

Eh ina iya ɗaurewa mana. Wannan abu ne mai sauƙin ɗaure ƙulli, sabida abu ne wanna daka ja igiya ka sa ka tukuikuya ta ka ɗaure. To ka ga wannan abun ni dai baya bani wahala. Wannan aikina ne me sauƙi kuma a rayuwata shi ya sa duk lokacin da na sami igiya na ke mata ɗaurin, ɗaurin jarkanwa. Bana mata dauri da wasa gaskiya.

Gaskiya bana amfani da mataimakin murya, saboda murya ta ma zaƙwai take. In da ka san, in da ka san maƙogwaro zinare haka murya na take. Shi yasa ni duk lokacin da zan yi magana ko zan yi wani abu bana wanni ma mataimakin murya. Saboda murya na ma kawai ta ishe ni. Sabida in dai kana da murya mai zaƙi, ba ruwanka da neman wata muryar da kuma za su zo su ƙara maka naka zaƙi.

Bangogin mu gaskiya yawanci suna nan ne da filasta, ba fenti. Wani ma zaka ga ba filasta ma, haka dai suke dai. Launinsu ba wani kalo dai kawai de iya ruwan siminti. Abin da suke kena a jikin bangogin mu. Saboda mu gaskiya, ainihin mu ba 'yan gayu bane. Wani gurin ma zaka ga bukka ne, an bi ta da ƙara.

Yadda nake tafa, daga hanu nake ɗaya sama ɗaya ƙasa, sai na ringa bugawa, sai tafin yana fita tap, tap, tap. Wannan shine yadda shi ne yadda nake tafawa. Gaskiyar magana sabida tafawa ai ba wani abu ne, ba wani abu ne mai wahala ba.

Eh gaskiya na kan saya, sabida siyan kaya a yanar gizo yanzu hanya ce mafi sauƙi cikin sauƙaƙawa wanda ba ruwan ka na kashe kuɗin mota, a'a kuɗin mai. Kana gida za'a kawo maka abin ka har gida ba tare da ka sha wani wahala ba. Idan kaya daga ina, idan za ka saya daga ƙasar waje za'a kawo maka abin ka har gida, har ɗaki. Shiyasa nake yawan siyan kaya a yanar gizo.

Eh gaskiya na fi son bikin zagayowar ranan haihuwa ta ko kuma biki na abokina kokuma biki na Bida dukkan su abu ne na farin ciki. Sabida duk abun da ka ji an ce maka biki to abu ne wanda aka shirya shi domin mutane su yi farin ciki da annashuwa. Shiyasa a ko da yaushe nake farin ciki da biki.

Eh gaskiya ina son zama na shahara a ko ina, so nake a ko ina, suna na ya ratse ko ina a duniya. A sanni a kowacce ƙasa da kowane gari da kuma kowane yanki, ya zama na shafa kowa wanda ni kaɗai kawai ake gani ake, ake, ake magana a kai na. Gaskiya abunnan in na samu zanyi matuƙar daɗi.

Eh gaskiya yadda nake koyan fasaha sabo duk abun da ban iya ba ta ɓangaren fasaha ƙoƙari nake yi na koye shi, in samu malami wanda ya iya ya koyar da ni saboda ni ma na iya domin na koyar da wasu ko kuma ni ma ya mun amfani a karan kaina, ke sa duk wani sabon abu da zai zo in naga ban iya ba nake ƙoƙarin zuwa inda akeyi na koya.

Gaskiya ina amfani da wayata sau ba adadi. Saboda ko da yaushe wayata ita ce abokiyar rayuwata. Duk inda zan je ina tare da waya. Ko me zanyi kuma mafi yawanci na kan ciro waya na duba. Ko agogo, ko, ko lissafi zan yi, na kan ciro wayata domin nayi amfani da ita wannan ɓangaren, ko kuma zan yi kira. Dukka ina amfani da waya ta wannan.

Eh gaskiya ina kallon inuwa ta. Idan har rana ta fito nakan tsaya domin naga inuwa ta, nakan ganta da tsayi, wani sai'n kuma na ganta gajeruwa. To wannan hakan ma yakan sa ni nashaɗi saboda ni ina ganin ina tafiya kamar ina tafiya da aboki na ne. Shiyasa nake jin daɗin kallon inuwa ta musamman da safe ko da rana ko kuma da yamma.

Eh gaskiya abincin da ya kisa inji daɗi abinci ne irin namu na gida na Hausawa. Na matuƙar jin daɗi daga an dafa min abinci irin wannan da na san shi na gida na Hausawa. Ina jin daɗin abinci irin wannan. Abincin, abincin Hausawa akwai daɗi sosai musamman idan ka saba ci. Za ka ci abinci ka ji ka ƙoshi cikin lokaci.

Eh gaskiya mafi yawancin lokuta na fi son na zauna, saboda hausawa sunce hankalin na zaune ya fi na tsaye. Tsayuwa takan iya jawo maka gajiya a lokacin da baka shirya jin gajiyan ba. Shiyasa a koda yaushe nafison ace du abun da zanyi nayi shi a zaune. Dan gaskiya zama yafi tsayuwa ni a wurina.

Gaskiya ina zuwa kasuwa ranar Monday da Laraba. Musamman ma ranar Monday, ita ranan ne kasuwan da tafi mafi kusa da ƙauyen mu, shi yasa kuwa wannan ranan bata wuce ni. Nakan je kasuwan Monday duk sati domin samun abin da nake so ko kuma na saida abin da nake so na sayar. Shiyasa nake zuwa kasuwa dum Monday.

Ƙwarai da gaske ina raba ayuka ga wasu, musamman idan ayukan sun ambani kuma wanda ni bazan iya yin shi kaɗai ba. To nakan samu wasu 'yan uwa da abokan arziki da dangi da sauran mutane da waɗanda naga sun dace na ba su, domin suma kowa ya yi ya sami abin da ya kamata ya rufa wa kansa asiri.

Eh idan ba ni da lafiya nakan sha magani kullum idan har ciwon nawa ya zo a dai-dai wanin lokacin ne. Bana taɓa ƙauracewa shan magani idan har ba ni da lafiya. Domin kuwa shan magani shi zai sa ka samu lafiya, jikinka ya dawo maka, ka dawo rest kamar yadda ka ke so.

Eh gaskiya nafi son yammaci na rana, saboda a yammaci ne nake fita yawo na da ni da abokaina idan na dawo daga gurin aiki. Na kan fita na je na shaƙata na yi duk abunda ya dace a wannan yammacin. Sabida haka ni lokacin da na fi so da yammaci ne a kowacce rana, sabida yammaci ni tana mun daɗin yawo.

Eh ina lulluɓe da bargo musamman idan ana sanyi. Bana tabas wasa da shi domin kuwa sanyi iya yawan damuna, shi yasa duk lokacin da zan yi bacci sai ina lulluɓa da bargo a kowane irin lokaci. Saboda lulluɓuwa da bargo shi zai kare ka daga sharrin sanyi ko kuma wani abu mai razanarwa. Shi yasa ni dai nake lulluɓuwa da bargo a kullum in zan yi bacci.

Eh ina iya gabatar da rahoto idan har abun da aka yi na gani kuma akwai wanda ba sani ba, na kan yi ƙoƙari na gabatar da shi domin kowa ya yaɗa ko'ina kowa da kowa ya san abin da ake ciki. Shi ya sa koda yaushe idan na samu rahoto na ke gaggawa zuwa na gabatar da shi a gaban al'umma don taimaka wa kowa.

Eh gaskiya ina amfani da tsintsiya ne irin tamu ta ƙasar Hausa. Tsintsiyar da take fitowa a jikin ciyawa a je a cire ta a zo a gyara ta ta zama tsintsiyar share share, bugu da ƙari. Tsintsiyar da ke fitowa a bakin rafi da sauransu cikin dajinjika irin namu na ƙauye ita nake amfani a kullum.

Eh ina duba kalanda kullum domin na san yadda kwanan wata yake tafiya. Shin wata ya kusa ƙarewa ko kuma wata yana nan daidai ko kuma yana inda nake zato. Shi yasa a kullum nake ƙoƙarin duba kalanda domin na san kwanan wata nawa yake kuma muna wacce shekara ce. Wannan shine abin da ya sa nake yawan duba kalanda kenan.

Eh ina yawan duba lambar QR domin na san wane mataki take. Shiyasa a kullum ko da yaushe nake yawan duba lambata ta QR sakamakon cewa da dinga sanin na haddace ta a kaina, sabida da duk inda na buƙaci amfani da ita kawai, sai dan kan da ɗauko nayi amfani da shi ba tare da na je ina dubawa ba.

Eh ina sanya safa kullun musamman lokacin sanyi. Sakamakon cewa saboda in kasa safa duk jikin ka za ka ji ya ma ɗimi. Musamman lokacin sanyi ƙafa tana ɗan yin kaushi da kuma tana tsagewa. Shisa nake amfani da safa kullum idan lokacin sanyi ne. Wannan gaskiya nuna jin naɗi amfani da safa a duk irin wannan lokaci idan ya faru.

Gaskiya ina amfani da mai kala kala daban daban, saboda ni kowane kalan mai ma na samu ina amfani da shi ba tare da wani samun wani yamutsi ko samun wata matsala ba. Saboda ni dukkan man da na samu amfani nake da shi sabuda dai man amfani ne kamar kowane irin mai. Shiyasa ban damu da lalle na samu mai kala kaza ba.

Launin ja ce launin jakar mu ta kuɗi, sabida wannan launin iya da kyatarwa da ban sha'awa. Shi isa muke jindaɗin amfani da wannan launi, sabida duk launin da ya kamata dai ya bada kala a ido, za ka ga sha'awa. Yama maye zukata mutane, shi isa muke amfani da launin ja a jakar mu ta kuɗi. Ehne kalal launin mu kenan.

Eh launin labule dai da suke yi launi ne na kore domin kuwa launin kore launi ne mai ban sha'awa, mai burge mutane. Shi ya sa a koda yaushe muke amfani da launin kore domin ci gaba da sa ba mutane nishaɗi da kuma sha'awan abun ko ta wani hali mutum ya ji shi ma ya na sha'awan wannan launi na kore ɗin.

Unguwar mu tana nan da jama'a a ciki, da masallaci, da bishiyoyi, da komai na ƙawata rayuwa akwai a unguwar mu. Saboda matasan unguwar mu duka suna nan a zaune, ana fama da harkokin rayuwa ta yau da gobe. Unguwar mu gaskiya in ka ganta abin sha'awa ne sosai. Ko wanne mata shi zai so ace ya rayu a cikin wannan unguwar da muke ciki.

Eh gaskiya ina matuƙar son launin ja, saboda launin ja yayi min sosai. Sakamakon cewa launin ja launi ne mai kyau wanda zai saka farin ciki da annashuwa. Shi isa launin ja a duk inda ka samu ka shafa shi, kowa ya gani sai yayi sha'awa. Sabida wannan launin yana da matuƙar kyau, shi yasa duk abin da zanyi nakan yi amfani da launi na ja ne.

E gaskiya ina kallon taurari da daddare sosai ma, sabida wannan abin da nake shi yake sa ni in nake jin farin ciki a zuciya ta kuma nake wani saƙe saƙen, saboda yanayin dare yanayi ne na sanyi mai ɗan daɗi mai ɗan ratsa jiki. Wanda idan kana kallon taurarin nan zaka ringa wani saƙe-saƙe a zuciyar ka, shi yasa koda kullum kowace dare nake yawan amfani da.

Eh ina bada ra'ayi wajen aiki sakamakon idan ana neman a shigo da abun da bai dace ba, ni kuma sai na yi ƙoƙari da bada ra'ayina domin a yi abin da ya dace a gurin aiki. Shi sa a koda yaushe nake ƙoƙarin ba mutane shawara domin mutum duk in da zaka yi aiki, ka yi aiki bisa gaskiya da riƙon amana. Wannan shine ainihin abin da na riƙe a rayuwata.

Eh ina yanke shawara ne a gurin aiki. Idan har naga ana neman a yi abunda ba daidai ba, to saina ƙoƙari na yanke shawara domin a samu ayi abunda ya dace. Shiyasa a kullum ma'aikatana suke jin daɗin zama dani kuma suke jin daɗin shawarwarin da nake rankewa. Sabida na kan tsaya na yanke shawarar abunda ta dace a yi da abunda bai dace ba sai in ce a barshi yadda nake kenan.

Gaskiya a duk lokacin da aka ce lokacin aiki na ya fara, duk abin da nake yi nakan yi ƙoƙari na bari. Sakamakon ina so na je gurin aikina a kan lokaci. Shi yasa wannan abubuwan da nake yi, nake yi a karko a gurin aiki. Ake jin daɗin zamana, ake jin daɗin rayuwa da ni saboda ina da ƙoƙarin zuwa akan lokaci. Dadai kamar yanda aka tsara, doka kuma ta tanadar haka nakeyi.

Eh gaskiya, na fi son AC saboda AC abu ne da yake da sanyi. Koda yaushe bai baka adadin abun da kake so. Gaskiya, ina jin daɗin amfani da AC a ɗaki, saboda AC ne ya fi mun fanka. AC abu ne mai kyau wajen inganta rayuwa cikin daɗin yanayi na ɗaki. Faɗa ka ringa jin ɗakin ka yana zafi, iska ma wasu aikin zai mai zafi, shi sanyi ze baka iya adadin da kake so.

An haife ni ne a watan goma, ranar tara ga watan goma aka haife ni. Hijri, a wannan lokacin dai na zo duniya, a watan goma. Wannan wata ce mai albarka a gurina, wata ce ta farin ciki, wata ce kuma ta nishaɗi a gurina.

Gaskiya, kayan da na fi so kayan ɗaki. Ina son kayan ɗaki ya kasance komai sabo ne, musamman gado sabo da TV da kayan more rayuwa a cikin ɗaki. Gaskiya wann kayayyakin suna burgeni sosai ina jin daɗin amfani da su, shi ya sa a ko da a kowane irin ɗaki na kan so a ce daga kayayyaki irinsu.